Eh ina shan madara. Tun tasowata ina ƙarami ma na fara da shan madara. Madara ta mahaifiya da kuma madara wadda ta shafi. Abubuwa wanda ake sayarwa a shago, nakan yi amfani da madara a lokuta mabanbanta. Misali, muna yara akan siyo mana madara ta jarirai mukan sha ta sosai a wannan lokaci. Haka mukan sha madara, madarar da ta ƙunshi madara ta gari da kuma madara ta gwangwani ta ruwa kenan. Nakan sa madara a shayi, haka kuma nakan sha zallan madara ɗin. Nakan kuma sha madarar itakanta ta ruwan ba tare da an sa ta a cikin komi ba. Wani lokacin kuma nakan sa mata sukari na sha ta. To akwai hanyoyi da yawa da nake amfani da madara hakan akanyi a ƙasar hausa da ake ce masa albishir. Muna kiran shi da albishir. Yadda ake masa akan ɗan tufka shi haka madarar ce ta gari ake samun ta a kwaɓa ta da wasu sinadarai haka wanda zasu sa ta kauri. Tayi kamar a kwaɓa alamar fulawa ke nan. To zatayi kaman haka ita ma, zata yi kauri za a kwabata, sai a zo a sata a cikin ruwa. Wannan a cikin wuta a kan wuta za a dafa, a zuba wasu abubuwan da zasu sa ta yi kauri sai a tuntufka ta. A zama ta yi curi curi sai a yi ta kuɗi kuɗi. Akan yin ta kuɗi kuɗi ne. Ɗari biyar paket ɗin. Wata kuma akan yi ta ashirin ashirin feses feses. Yadda mai ƙaramin kuɗi zai iya siya kamar yara ƴan makaranta zasu iya siyan ta biyar a lokacin. Daga baya da tayi tsada aka dawo yin ta ashirin, ta goma, har ta hamsin ma akan yi. Hakan bada madaran ne, kuma bayan an tufka ta da ta gari normal. Sai a rabadde wannan sai a siyar da ita. Yana da daɗi sosai duka wannan turin madara. To gaskiya ina amfani da madara sosai. Sai bayan daga bisani, da naje makaranta na faru da larurai wanda sukan hana ni shan madaran. Har naje wajen likita ya hana ni shan madara sosai. To akwai dai shan madara da nake da shi sosai. Saboda yawan shan madarana ne ma har likita ya ce na taƙaita shan madaran.

Eh, nakan sanya tabarau a lokuta mabambanta. Ina sa tabarau a fuska ta musamman lokacin da nake tuƙa mashin don bana manta lokacin da aƙalla zaka iya samu na da gilas guda biyu ko guda uku. A wannan lokaci nakan sa tabarau in tafi, in hau mashin in tuƙa shi zuwa wani waje saboda a lokacin ana yawan iska kuma da ƙura da za ta iya cika maka ido. Saboda bawa ido kariya da kuma kwalliya nakan sa tabarau a lokuta mabanbanta sai dai sa tabarau wasu suna ganin kamar kawai just kwalliya ne, ba wani abu bane ba dai shi kawai kwalliya ce. Amma galibin dai ni nakan sa tabarau nne saboda kariya daga ƙura da kuma wasu abubuwa dai da musamman sukan iya faɗawa ido a lokacin tuƙin mashin lokuta irin na yamma a cikin lokacin damuna, lokacin da ake da ƙananan ƙwari a sama wa'inda idan suka faɗa mutum yin ido zai ji suna da yaji sosai. Haka lokacin wani aiki kamar aikin weldarin nakan sa gilas saboda wannan aikin. Akwai wasu ayyuka da dama da nake iya sawa gilas bayan wannan. Amma dai a inda na fi sa gilas shine lokacin da nake tuƙin abin hawa da rana idan dare yayi kuma nakan cire saboda halin garin ba kamar. Naka ganin da Allah ya maka bani. Kwai bambanci. To wannan shine a takaice.